Wane irin kyauta take son bayarwa? Kyautar da take son bayarwa kuma wanda zai cika ta, ta dace da shi. Yanzu yawon mota ne sai kyauta. A sorko wa, kuma shan naijota baya ju hana ta, ko kuma ya bi ƙarama. Wannan ke tasiri.

Yaya kake son dafa kwai? To, yadda nake son dafa kwai shine bana son daga farko. An fi so ya soya kwai, ya soya shi da man gyaɗa, shi ne magana.

Wane launin jakar ku ta kuɗi? Launin jakar mu takuɗi ita ce launin baki. Domin shi launin baki. Ba shi ɗaukan dati da wuri sannan kuma. Launin ne wadda yakan dace ko wani kalan ka.

Kuna da Wi-Fi a gida? Eh muna da Wi-Fi a gida. A takaice ina da guda ɗaya shi na ke amfani da shi. Kuma nakan samma wasu abokai saboda dai su suma su yi amfani da shi.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Eh, nakan rera waƙa lokacin wanka. Saboda waƙa yana bani nishaɗi sannan kuma nakan ka fi koyi wani su. Waƙan yakan fiddani.

Wani yanayin ɗaki kake fi so? Yanayin ɗakin da na fi so shine ɗaki wanda yake da tawugugi da dama, domin kuwa na kan so in ji iska tana shigowa tako ina.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh, ina son ɗaukar hotuna. Domin haka, yakan bani damar wani lokaci in ɗakko wannan hotina domin in dinga tunawa da abubuwan da suka faru abaya.

Kana jin soro farin? Eh, ina jin soro farin. Musamman lokacin damina, lokacin da ruwa ya kawo wannan fari. Hakan yanada hatsari sosai kuma akan cema mutane su kiyayi zuwa wurin kari lokacin da ake ruwa.

Kana raba ayyuka ga wa su? Eh, ana raba ayyuka. Musamman idan ayyuka suka miniyawa, in bawa wasu dama. Suma su samu, wani abu a cikin. Abunda muke samu.

Kana kuna Bluetooth kullum? Eee, ina kunna Bluetooth kullum domin saurani na kaɗi, kuma kallon wasu wasannin na sha'ani. Hakan ya sauƙa min zama lokacin gida.

Nawa sa'o'in ka ke kallon wayarka? Ko wace rana ina shafa aƙalla sa'o'i goma ina kallon wayata. To, ni kuwa, nakanyi abubuwa masu mahimmanci a cikin wayata. Wannan dalilin shiyasa, nake ɗauka tsahon awanni goma ina kallon wayata.